Kana iya yin iyo? Eh, a lamarin gaskiya ina iya yin iyo amma kuma ba wani iyo sosai na iya sosai ba. Min bazan manta ba, a lokacin muna yara, mukan ɗan tafi, mu ɗan je kaman bakin rafi a unguwa ko a gari, mu je ketul, muyi ɗan iyo a haka. To har muka zo kuma muna ƙara girma, mu kan je iyo a wasu wajaje a cikin gari kaman irin su Recreation Center da akayi creating a cikin gari, wanda wajajen idan kaje zaka iya ka samin kaman su swimming pool, both local and international one ana samu. So akwai kuma wani babban teku a garinmu da mukan je muyi iyo da abokanai na. A lamarin gaskiya ni ba wani iyo na iya sosai ba kamar yadda nagaya muku da farko, amma ina iyo. Gaskiya, in ɗan ƙaramin swimming pool muka je muka ɗan samu in sha Allahu zamu iya muyi iyo a wannan wajen amma bayan wannan babban ruwa kan kaman teku ko babban rafi, ba ma iya mu je muyi iyo. To iya abin da zan iya cewa kenan a maganan da kuka tambaye ni kana iya yin iyo.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh to, a gaskiya ba zan ce kullum ba amma kuma dayake a matsayina na namiji, ya zama min kamar dole ne in dinga kulle ƙofa na kullum. Ya kamata a kullu yaumin, kafin mutum yayi barci, ya tashi ya duba ko ya kulle ƙofar shi ko bai kulle ƙofar saba saboda waton ma'ana agani saboda tsaro. Idan kuwa bana kulle ƙofa na a kullum, to ai kuwa da matsala ba na wasa da maganar kulle ƙofa. Kullu yaumin sai na tashi na duba a'a wadan nan ƙofofin a kulle ne? A'a waye ƙofofin a buɗe ne? In suna buɗe, gaskiya sai in kulle. Dan tun da ni ne namijin gidan ba aikin matata bace ko aikin yaro ba. Na maganan duba mana security din ƙofofin gidan mu. A kullum ina ƙoƙari inna tashi in zanje in kwanta da yamma in duba ƙofofin gida na gaba ɗaya, a'a ya suke? Suna nan a kulle ne ko a buɗe? Idan a buɗe suke in kulle su. In a kulle suke kuma to aiki yayi kyau. Sai in je in kwanta kawai saboda ba na wasa da maganar ƙofa a buɗe. Kar kaje kana cikin barci kawai da iyalinka ka ji wani ƙato ya rufsa maka. Don haka gaskiya ni ba na wasa da maganan barin ƙofa na a kullum. Ƙofofi na a kulle suke.

Kana cin citta, a abinci? Ah, maganar gaskiya, ai ni ne kuwa mai cin citta. A gida na ban tsammani mukan iya ko da daidaita rana ɗaya bamu ci abinci da citta ba. Dan da na duba na ga amfanin da wa to citta take yi a inganta rayuwar mun mutum. Na lura cewa citta yana da matuƙar amfani sosai. To saboda haka muka sa shi a cikin schedule ɗin mu. Muka sa shi a cikin sinadarirrikan da muke amfani dashi wajen yin girke girken mu a gidajen mu. Dan a yanzu haka ace alal misali, in tashi yanzu in je kasuwa in yi cefane in dawo. In har na dawo da waɗannan kayan, matana ta ga babu citta a ciki, to gaskiya akwai matsala. Abinda za ta fara tambaya kenan. "Daddy ina citta na? Baka siyo mun citta ba?" Kuma kasancewa gaskiya ni nakan yawaita kamuwa ma da ciwo irin na mura da tari. To a gaskiya nakan yi amfani da citta sosai koda ba ta wai ta cikin abinci ba. Wani lokaci nakan sa a yi mun shayi kawai zalla. Na wato shi asalin citta. A kai mun shayin citta, wani lokaci a samun cinnamon a ciki ko a samun kanimfari da kuma tafarnuwa a ciki. Wani lokaci na kan saya lemon tsami, shi ma a samun a ciki saboda waɗannan abubuwan gaskiya na watan kiyayewa sosai a kan su. Ban cika wasa da su ina amfani da su sosai sosai. A samu a cikin abinci. Wani lokaci a jiƙa mun shi ruwan shi zalla. Wani lokaci kuma haka kawai ma na kan ɗauki ɗan citta guda ɗaya, in ɗan haɗa shi da ɗan namijin goro a bakina da tom-tom ɗin da da yajin sannan. Ina ɗan taunawa shi a hankali ina tsotsotsarwa kuma shi ma shi ɗan tom-tom ɗin ina ɗan tsotse wa saboda yana mun maganin mura. To tun ba kamar lokacin ma da na kamu da irin mura mai tari ɗinnan ma. Gaskiya to a lokacin kam, babu abun da nake sha'awa in ga na samu ko a abinci ko a me. Kaman shi wato wannan asalin shi citta nan. In har na samu citta, to ba ƙaramin daɗi nake ji inna ci abinci ba. Saboda idan na ci, zaki dinga jin asalin maƙwogoro na hanyar battle iska ɗina yana asalin buɗewa. To haka ko dole a dinga sa citta a cikin abinci gida na. Ina cin citta sosai sosai ma ba wai na wasa ba. Ina cin shi sosai a cikin abinci.

Wane irin wasa kake yi a waje? To, a matsayina ni na wuce duk da dai niba yaro ba wuce a matsayina na matashi akwai wasanni da dama da nake yin su a waje. Wa'innan wasannin kuma sun haɗa da wasannin ma wani lokaci mu buga su a cikin waya ko kuma asalin wato a reality wanda mu ne participants din yin wasan da kanmu muna yin ta. Ko yau ma bazan manta ba ko dazu na buga wasan whot to, banda wasan Whot ni masoyin ƙwallo ne irin ƙwallon ƙafa. Ina son ƙwallon ƙafa sosai. Dan haka nakan fita daga gida wani lokaci inje can filin ƙwallo namu a ran ta wanga leto in je in buga ƙwallo in ɗau Whot take ciki, in dawo in shirya wani lokaci kuma nakan ɗan je don buga wasana irin ta table tennis. Ina son buga wasan table tennis ko da ban buga ba, ina son kallon wanda suke bugawa wasan table tennis. To, idan har na samu naje gurin wayan nan wajajen ko na fita daga gidana, in na samu ana irin wa'innan wasannin nakan ɗan yi ƙoƙari ko da, koda da cewa dai ba wai jimawa zanyi ba zan yi asalin ƙoƙari nima in ga na ɗan buga wa'innan wasanni. Akwai kuma wata wasa wanda a nan Afirka ne yawanci muke yin ta. To, dai na fi saninta da muke kiranta da suna ɓaram. Ɓaram wasa ne wanda ake buga ta da sanda. To zaka ga ana mu ana yan da muke yin ta kamar yadda turawa suke da wasan su ta hockey ko? E, hockey ne nake ga zan iya ce irin wasan da zan kamata ta. To, shike a kanmu kuma Afirka muke da namu irin wasan irin zama mai suna ɓaram. To, ita wannan ɓaram ɗin gaskiya haɗa ta locally muke yi. Muna neman slippers ne mai ɗan kauri kamar guda biyu ko uku, sai mu nemo wani abu wanda muka san zai bamu circular shape. Circular shape ba mai girma ba ɗan daidai wanda zai abun zai dan fito kamar irin ace ɗan ƙaramin taya irin na roller boxes wannan na zamani da ake amfani da shi. To, idan har muka samu wannan tayan takalman, sai mu nemo wannan abu mai ɗan cycle ɗin, sai muyi ƙoƙari sai mu yanka su dai dai shape wannan abun cycle ɗin. Idan mun yanka su, za su fito dai dai shape ɗinsu, sai mu nemo zare da allura tun da guda biyu ne sai mu ɗinka su tare a jiki. Idan mun ɗinka su, a nan wajen mun riga da mun samu waton ainihin abun da ake ce mata ɓaram, sai kuma mu je cikin daji za mu je mu nemo sandanmu wanda kuma sandan da muke nema shi ma bakin shi zai ɗan zo mai kamar dan lankwasa. Abun da wata asalin sanda irin ta golf take ko kuma sandan hockey to, wannan sandan shi zamu dinga yi muna kora ƙwallon. Abun da ake so shi ne kar wannan ƙwallon ya faɗi a yanda yake rolling a tsaye ɗin nan haka za ku yi ta amfani da shi a rolling. Kar ku yarda ku bar shi ya faɗi. Idan har ya faɗi to that mean wannan wasan ya faɗi kenan an ci a gidan da ya faɗi an ci kai kenan.

Kuna da wifi a gida? Gaskiya bani da wifi a gida. Iya abin da nake da shi shine ina da ɗan sa na sa ɗan data dina a layi na ko layi na ta MTN ko kuma layi na ta Airtel. Saboda ƙarancin abubuwa da nake da su wanda suke ɗaukan data. Amma wani lokaci mu kaɗai yi wata local hotspot ɗin mu a wurin cikin gidan mu, daban wanda yake da data sai mu ɗa yi amfani da ɗan modem. Sai muyi sharing data ma sauran waƴanda suke tare da mu a gida a wannan lokacin. Da su kuma watakila a lokacin ba su da data sai suyi connecting via wifi saboda modem ne muke amfani da shi. Amma indai wifi ne bani da shi. Iya inda nake da samu wifi kaman sai wataƙila ko ina je ofis, ina je ofis a wajen ina da free open network na wifi. Amma a gida bani da shi ko kuma wataƙila idan naje hotrod ko other places like cafes, lounge, bars, hotels. To wannan wajen mutum yakan iya yin da ce ya samu network ɗin wifi. Adai taƙaice dai ba ni da wifi a gida.